Eh to a gaskiya akwai madubai da yawa a gidan mu. Maduban gidan mu suna da yawa. Akwai ɗakuna da yawa a gidan. Akwai ɗakin maman mu, ɗakin yayyen mu, suma de gasu nan suna de da yawa a gidajen nasu.

Eh to, sabulun da nake amfani da shi Freshia ne saboda gaskiya na ga yana da kyau, yana ɗan yaji yajin daɗi. Kaina na amfani da shi a kaɗan dinga yaji yajin sanyi sanyi haka saboda gaskiya yana da kyau sabulun nan, hmm baya da kyau.

Gaskiya bana sauraron rediyo. Na ga kamar sauraron rediyo tsofaffi ne gaskiya sukan sauraro. To amma wani lokuta kila ina dan ji akai-akai amma dai gaskiya ban cika sauraron rediyo ba ne. Hmm, naga kaman rediyo na tsofaffi ne, ni dai gaskiya bana sauraron rediyo.

A'a gaskiya muna da fanka a rufin ɗakina saboda fanka wani abu ne mai matuƙar amfani a ɗaki. Dakaga a ce lokaci yanzu lokacin ne za rana. Hmm, dole kuwa yakamata ace ka kunna fanka a ɗakinka saboda ka sha iska. Yana da matuƙar ampani. Koda ka sauro ma haka yana koran sauro a ɗaki. Fanka yana da matuƙar amfani a ɗaki. In baku da shi kuma ku samu ku dan saka.

Eh ni gaskiya ina cin tafarnuwa sosai ma, saboda ko a haka ina haɗi wa. Gara a mun yanzu saboda ina da pneumonia. Eh haka ma tace ƙanwar tafarnuwa kuma yana da amfani. Matuƙar amfani wajen in kana ɗan haɗiyewa, yana, ya shaɗai na ga dai kawai da cuta da yawa dai gaskiya amma tafarnuwa ma na da amfani a jikin ɗan adam sosai. Yauwa kamar misali ni yanzu gaskiya ina haɗiyewa haka ma ba, sai ko da abinci ba ina haɗiye sha haka da zalla.

Eh ina sosai ma ina yi sosai. Ina yi da safe. Ni kaga ko dana tashi nadan mikiyar jiki nadan ko exercise ina fita jogin haka kwallo naga. Ko a nan ma ai dan mika jiki na sosai. In fita kwallo jogin. Eh, aini ga shinan dai da yawa.

Gaskiya muhimmancin abu a ciniki ya kamata kabama kasuwan nan naka mahimmanci da kuma customers naka. Eh ka dinga musu farin-farin, kana musu faraha, kana musu dariya da wasa haka. Inda zai yiyu alakan ku dasu ku shaƙu. Suma kaga sunada mahimmanci a dinga basu mahimmanci sosai. Su abokan cinikin ka gaskiya ya kamata suma ka dinga basu mahimmanci.

Eh dai muna kare kan mu daga sauro da sauro. Muna saka net haka, muna sa net da kuma mu kunna maganin sauro ko mu feshe sheltous. Yawwa. Sauro yana da mahimmanci kuma sauraye mungwaye ne. Wallahi suna sa malaria kuma gaskiya malaria shi ma cutane ne. Wallahi ya kamata mu dun ga kare kan mu daga wannan abubuwan. Mu dinga samu muna saka net mu kunna maganin sauro a sha sheltous shi ma yana da matuƙar amfani.

Gaskiya ana samun horo a wurin aiki sosai. Gaskiya ana samu sosai. In gaskiya a wurin aiki ma in ba a ba mutum horo ba, gaskiya bai cika daukar aikin nan serious ba. Alhamis a wurin aiki a ɗanɗana ba mutum horo ɗan sha aiki nan siyo kaza, yi wannan goge wannan ɗauko wannan ɗinke wannan. Gaskiya gamata sai an raba ma yara horo a wurin aiki kamar na musamman. Gaskiya na horu ni ma.

Gaskiya ina amfani da wayana dayawa a rana. Gaskiya aƙalla bansan adadi ba. Nikan ina ga zan iya muku ƙarya don 24/7, gaskiya wayana acikin awa ashirin da huɗu. Gaskiya zan iya cemuku ina amfani da wayana awa shabiyar. Gaskiya ina matuƙar amfani da waya na sosai a rana.

A gaskiya ina kwana a duka, don gaskiya kwana a ƙasan ma wataran, ya ɗan fiɗaɗi. Amma ya kamata mutun ya ɗan dinga canje canji, saboda yawan kwana a gado, yana yawan sa ciwon baya, yauwa ya kamata mutun ya ɗan dinga canji. A gaskiya ni dai ina kwanciya a duka, ina kwanciya a ƙasa, ina kwanciya a gado.

Eh gaskiya ina tufar da miyau a bayi. Ko kuma na ɗan samu wuri ko kwata haka a kwana hanya ko a ƙasa ina tufarwa gaskiya a ni hau. Kuma dai ni kai na, na san ba abu mai kyau bane, amma dai ya kamata gare mu mu gyara mu dinga tufar da miyau ko a bayi a dai wuri.

A gaskiya ina son ɗakina yayi haske sosai ma. Ina son ɗakina yayi haske sosai saboda gaskiya zama a cikin duhu bai cika daɗi ba gaskiya saboda yanzu zaka iya zuwa ka duba abu baka gan shi ba gaskiya a cikin duhu amma hasken kai akwai haske ya ɗanfi daɗi da zama a ɗaki da haske akwai daɗi sosai gaskiya. Amma dai wurin barci ina kashe haske saboda shi kuma nan zama barci a cikin duhu ya ɗan fi daɗi.

Eh to gaskiya nafi son naman kaza musamman ma na agric, yauwa wanda ya dai ɗan gasu haka ko kuma pepe chicken yauwa yana da daɗi ko kuma irin soyayye. Eh amma dai a cikinsu nafi son pepe meat gaskiya. Naman kaza duniya ne musamman na agaric, kaɗan kama ƙashin nan kaɗan karya.

Gaskiya bana iya wannan. Amma dai ina tunanin da sauri a rubutu. Amma shima koyan sauri a rubutu yana da amfani gaskiya. Amma ni dai gaskiya ban iya rubutu da sauri sosai ba gaskiya.

Eh to gaskiya ina magance matsalolina na a wurin aiki ta hanyar tambayan 'yan uwa da abokan arziki da su bani shawara. A wurin aiki na gaskiya kuma yawancin ka dinga tambayan a baka shawara a wurin aiki yana da matukar kyau saboda wani zai hango maka ga matsala kaza ne kai kuma baka gani ba, ka tambaye shi zai gyama abu kazane yakamata kayi a wuri kaza. To kaga shi ma wannan gaskiya yana da muhimmanci. Kaga ka magance shi matsaloli kuma matsalan kuɗi gaskiya kuɗi ma matsalar samun kuɗi ma sosai. Kuɗi shi ma rashin kuɗi a wurin aiki matsala ne.

To a gaskiya, kayan cika ciki, eeh, gaskiya na fison shinkafa da mai da miya kai. Yauwa, shinkafa da miya da nama. Eeh, gaskiya i ɗan ji latas yaji kosulo, kosulo ɗinnan, iji bama, yauwa gaskiya na fison shi. Gaskiya da nama ma, a ɗan haɗa da nama da romo. Ɗan lemu mai sanyi shi ma nan a gefe, a haɗa da shi a ajiye mun.

Gaskiya ina chach chanza waya na a duk lokacin da waya na wanda nake amfani da shi ya ɗan samu matsala, ko ya ɗan fashe haka ya ɗan chi screen idan ya ɗan ba lokacin ka saya da yawancin nake canzawa ba wai in gyara ba. Dan gyarawan yana zuwa ya ɗan samu matsala ya dinga don nan ɗinkin ya dinga lalacewa. Kim tun ya kamata wannan da ka yi fashe ko ya chi screen mutum ya samu ya canza in yana da shi ma matukar amfani.

A sosai dai na iya rera waƙa, amma wanda na ji amma, amma ni da kai na gaskiya ban tunani ina da wannan basira na iya rera waka da ni ƙwaƙwalwa na. Amma inda na ji, na ji waƙa ɗaya, su biyu, uku haka gaskiya ina yawan ɗauka sosai gaskiya.

A gaskiya ina yi sosai ma gaskiya kuma ni na san ba abu bane mai kyau. Amma gaskiya ina yi, ni dai ina yi gaskiya saboda musamman na ji lokacin ina cikin farin ciki gaskiya sosai ina rera wa wallahi sosai ina yi. Amma gaskiya kuma ba abu bane mai kyau. Mutane bai kamata suna yi ba saboda a yawan aljanu akwai aljanu a bayi. Zasu iya shiga jikin mutum, mutum in sun ji yana ɗan rera waƙan da ya masu kuma musamman dai.

A gaskiya, banda katin kasuwanci, kuma yana da kyau mutun ya mallaka katin kasuwanci sabida yana da shi ma amfani. Ka zo an na tambayan ka ina za ka, sai ka dan nuna katinka na kasuwanci. Ki musam kana hanya kana sauri folis sun tare ka, kaza za ka je wannan ID card naka gashinan miye kake sana'anka, ka zane su nakeyi takalma ne nake da awo ko ɗinki ne, eh, seka gaya masu ka nuna masu ID card naka.

Gaskiya ina iya tuka mota. Ina tuka mota sosai ma in gaskiya koya mota na da amfani a gida. Musamman ba ka da wasu, wasu 'yan uwa ka wanda suka iya mota sun bauta baka a cikakkuwar samun mayar da lafiya a gida. To kuma ga mota a ciki ba wanda ya iya tuƙa. To kaga shi ma matsala ne. Yana da kyau shi ma mutanen 'yan uwa da abokan arziki su iya mota ko da mace nema ta iya mota. Yana da amfani sosai a gida.

Eh na yi ɗaura kwali, na yi wa ƙashe, na yi da amma yanzu dai na hari na. Ɗin kaga ɗaura kwali, duka yawanci ɗan yan daudu sun fara yi suna ado da shi. Makaliyar ace ɗan daudu ne na ɗari na daina gaskiya. Kuma yina da matuƙar amfani sa kwali a ido.

Gaskiya ina cin citta a abinci. Hmm gaske ya kuma ina ɗan sa abinci yaɗan yi daɗi, citta na ɗan canza ma yanayin ƙamshi, na ɗan ji ƙamshin abinci ya ɗan canza. Kuma citta yana da magani a cikin ɗan adam gaskiya yana da mahimmanci mutane su dinga cin citta a abinci. Mai na ɗan.